Meetu, in babu tallan tarkiwi, na kan yi ayyukanda ke gaba na watona dizayin da ake yi ta na’urar kwamfiyuta ba. Wani lokaci kuma in ban da aikini na kan yi amfani da wayana dan in duba abunda ke faruwa a duniya.

E to, tun dau muna da ruwa a kowane lokaci yawanci sai zan yi amfani da ruwa ni ke buɗe ɗan famfo, in yi amfani da shi in na gama kuma a rufe tun da ba ta da ruwa ba, ba kyau.

Eh, nakan. Nakan ƙara wayana daga saka abubuwa da na san sukan iya kawo matsala ta inda za a buɗe wayanka ba tare da ka sani ba. A sassace maka abubuwa masu mahimmanci don aka samu aka shiga wayanka kuɗinka ma za a iya a sace.

Eh to gaskiya a ganina ina iya wa. Ban san me wasu za su ci ba dan kai abin da kake jin daɗi wasu ƙila ba za su ji daɗin shi ba. Wani lokaci kuma inda yi waƙa na yi recording ɗin shi a cikin waya. Gaskiya ina yi playin bazai min daɗi ba amma in na yi ba wai ina recording mana ina jin daɗin in yi waƙa.

Eh gaskiya, na busan Crocs wato wanda takalmi wanda gaban shiki a rufa ba aikam suna da ɗaɗin sha'ani sosai da kuma sauƙin harka ba su da takora.

Eh nakan karanta takardu don nishaɗi, sannan nakan duba yanar gizo-gizo, inga abubuwan ban dariya da wasu suka saka a nan, a irin su X da kuma TikTok.

Eh gaskiya ina dubawa nakan kallo wasu sharya sharya amma ba'a rika wani wani lokaci ma sai nabari su taro kafin in kalla damban san injra.

A gaskiya, ba kullum nake kunna Bluetooth ba. Nakan yi ƙoƙari in ɗanɗau wasu hutu, kamar in na kunna yau sai kar in kunna rana mai zuwa. Sabida kada kunne na in zo in daina ji sosai.

Eh gaskiya, inde maganan miya ne, na fi son wato a ina fen, egusi, miya da ake yi da ganye da wasu sinadaran haƙa. Ya naɗa daɗi ne sosai.

Eh ina amfani da Samsung ne, dan na daɗe ina son in siya Samsung saboda an bani labari akan shi, an ce yana daɗin amfani kuma na jarraba na gani. Na san cewan maganan gaskiya aka faɗa.

A'a ban saka safa kullum, in de ba wai safan ya kasance na, inde ba ya kasance ana lokacin sanyi bane. Lokacin sanyi ne nake da dagewa in saka safa kullum don kada sanyi ya shiga ƙashina.

Eh to, alhamdulillah ina iya amfani da kwamfuta. Tunda mun je makaranta an koya mana yadda ake amfani da su, sannan kuma an siya mana desktop lokacin muna yara. So mun san yadda ake amfani da shi, alhamdulillah.

Eh, lokacin da na je zuwa ofis, inda isa na ga ɗan sai ta wurin da zan zauna, in ɗan goge abubuwa don kare kayana ya dau datti. Sannan sai in duba menene ya kamata in yi a aiki a ranan. In kuma babu abin da aka bani na yi, sai in, in na gama goge kwamfuta, sai in ɗan duba wayana don in samu in game ke fawo.

Eh gaskiya ba wai zance akwai wani kiɗa bane da ba na ji. Kawai duk kiɗan da na jiya man shi na ce saurara. Dan har RnB da soul duk ina saurara. Da shi da su kiɗan taushe da na gargajiya duk muna ji da sa'a ma piano. Duk wannan ka jiya mana daɗi kawai muke ji.

Eh to ya danganta da wane irin shinkafa aka yi ko tuwo, indai shinkafa ne dafa ɗika, ba wani birgeni yake ba amma in shinkafa ne da wake nakan ci shi. In kuma tuwo ne in aka yi irin tuwon shinkafa da miyan wake, su ma suna da daɗi amma indai don in zaɓi ɗaya ne tsakanin shinkafa da tuwo, to gaskiya ina ji zan zaɓi shinkafa.

Gaskiya, indai maganan, rike lema ne lokacin ruwa ina rike wa. Amma na kan tabbatar cewa ban futa ba in ana ruwa. Amma in ya kama dole sai na fita, to sai na nemi lema. In fita da shi don kada in kama mura ko sanyi.

Eh, lokacin da na je aiki a kamfani na kan tabbatar na je aiki kafin ma lokacin da aka tsara mana ya kai. Wani lokaci ma sai in isa gun aiki ba'ama buɗe shi shagon ba sai na ma jira. A zo buɗe, a yi shara kafin in fara aikin na zanyi.

Eh, to gaskiya bana rubuta rahoto. Tun da a inda nake aiki, ba wai ana son a rinƙa rubuta abin da aka yi bane, da kuma nawa aka samu da nawa aka kashe. Tun da ba ni bane nake rubuta irin rahoton, masu yi suna yin aikin, mu na ma'aikin dabanne.

A'a gaskiya bana zuwa kasuwanci daga gida nike aici, tunda aikin da nike yi ba sai na je na samu wani ba kafin. A bana aikin kawai abin da ake so in zana shi nike zanawa sai na tura.